Ai kuwa? Okay, eh ina iya jefewa, jefa dutse ya je har nisa. Eh, da dare ma zan iya, da rana ma zan iya kuma da safe ma zan iya jefawa haka. Ai, wannan ba abu bane mai wahala. Zan iya jefa dutse ya je nisa.

Eh, dangantakar mu shi ne, shi, shi ne babba opisa a wajen ni kuma ni yaron aiki ne. Nakan, ya kan iya sa ni aiki ina yi sosai muna zaune lafiya. Eh kuma muna bashi girmashi yanda ya kamata muna bashi respect komai haka ne.

Sai da safe ne malam. Eh, wudubi a hospital yana yawan. Eh ina kula yawanci da safen ne, da safen yafi amfani. Eh ina samun kuzari sosai a safe fiye da dare, rana da kuma wani lokaci amma da safen yafi. Da safe gaskiya ina samun kuzari yadda ya kamata.

Eh ina iya hawan keke sosai ma na iya keke. Ina hau ina yin waje mai ni isa ma ban gaji ba. Keke kuma yana da kyau yana motsa jiki sosai. Muna jin daɗin keke. Eh muna jin daɗin keke yana taimakawa mana sosai wajen aiwatar da ayukan mu na yau da kullum.

Eh ina sanya agogo a hanu, yanzu haka ma akwai agogo a hanu na agogo saboda shi ita agogo ado ne. Idan muka sa mu kan burge kanmu da kanmu. Eh ado ne sosai yana yi mana kyau, shi yasa muna sata. Eh duk dressing da zamuyi muna sa agogo yawanci muna amfani da shi.